Eh, ina iya jifa nisa saboda gaskiya ni na haɗa na ƙarfe to hannuna yana da ƙwari sosai inda zan iya jefa dutse nesa gaskiya. Kuma wannan ma ba kowa yake iya jefan dutse daga inda yake ba zuwa wani waje har waje mai nisa. Amma gaskiya ni hannuna yana iya jifan nan don akwai ranar da na taɓa yin jifa tun daga ƙofar gidanmu zuwa ƙofar gidan wasu kuma yana da ɗan nisa zai kai kamar tazarar taku goma ko sha biyu haka gaskiya. Har zuwa taku goma sha biyar ma har sama da haka zan iya yin jifa mai nisa a wajen. In Allah ya ban wannan baiwa, baiwan da zan yi jifa, idan na jefa dutsen tafiya ne kawai, tafiya ne kawai gaskiya. Na yi jifa ni me nisa, mara nisa duka zan iya yi amma ina iya, ina iya jefan dutse ne, yayi nisa gaskiya. Saboda hannuna akwai tafiya, akwai jifan, akwai jifan gaskiya akwai jifan. Kuma barantana dutse ma da babu nauyi sosai. In na samu, na samu 'yar ƙarama ma ina ganin in na yi jifa da 'yar ƙarama za ta kai inda ma ba a tunani gaskiya. Za ta kai inda ba a zaton. Don ni jifa da dutse ƙaramin abu ne gaskiya bana ɗaukan ta wani babban saboda na saba kuma na iya jifan waje me nisa. Sai sama ban ɗauke ta wani babban abu ba. Kuma jifa gaskiya ƙaramin abu ne me sauƙi a wajena. Ba wani abun da zai zo ya ya wani tadamin hankali ba ne jifa. Ƙaramin abu ne saboda na iya jifa. To jifa me, jefan dutse ya zo har waje mai nisa wannan zan iya gaskiya.

Kafofin watsa labarai da nake amfani da su guda uku ne. Ina amfani da Facebook, ina amfani da Instagram, ina amfani da Twitter. Shi na farko Facebook dama kusan kowa da kowa yana amfani da wannan kafofin sada zumun-zumunta ko kuma kafofin watsa labaran gaskiya. Shi bai da shine wanda kowa ya fara sani bayan anyi 2go, to Facebook ne. Saboda Facebook ya fi mutane, Facebook za ka samu kowane kalar labarai da kake so gaskiya. Za ka sami labarai masu muhimmanci, labarai masu amfani a Facebook gaskiya. Yana daga cikin kafofin watsa labarai da nake amfani da shi. Shi ne na farko kuma da shi na fara mani amfani a rayuwa na a wajen kafofin watsa labarai da na sani. Sai na biyu shi ne Instagram. Shi kuma Instagram dama hotuna ne za ka je ka gani da wasu bidiyo ya ka kuma su wannan za ka iya sada zumunci. Duk da shi ma a Facebook za ka sada zumunci amma a Instagram za ka kalla labarai, ka kalla hotunan watsa labaran da akayi, za ka ga hotunan da akayi gaskiya. Shi ma wannan shine na biyu wanda nake amfani da shi bayan nayi amfani da Facebook na farko sai Instagram na biyu. Sai na uku shine Twitter yanda na faɗa muku. Twitter shi kuma dama karatun labaran za ka yi tayi. Sai kwanan nan naga an kawo abubuwan hoto amma dai labarai suna anan a rubuce, a rubuce suke watsa labarai. A rubuce wa innan. Amma dai asalin inda aka fi yawan watsa kafofin labarai kuma da wanda nake amfani da shi kuma wanda nake amfani da su guda ukun nanne Instagram, Facebook sai da Twitter. Su ne wanda nake amfani. Wanda dai nake amfani da shi na farko shine Facebook. Na gode. Waɗannan su ne kafofin watsa labarai da nake amfani da su.

Eh, lokutan da nake cajin wayana lokuta guda biyu ne. Gaskiya, lokutan da nake cajin waya ba, lokuta guda biyu ne nake yawan cajin wayana. Lokaci na farko, da safe. Da safe idan an kawo wuta, wuraren ƙarfe goma haka ko tara. To ina yawan cajin waya iri lokacin nan. Saboda in bar shi in yi caji zuwa ƙarfe sha biyu sai in samu in cire shi daga caji, sai in samu in cire shi daga caji. Sai kuma idan na cire shi daga caji tun daga ɗaya har zuwa ƙarfe biyar, shida, bakwai, takwas, in dare zuwa tara, shima haka. Zan ƙara sa wayan a caji. In na sa shi irin wannan lokacin, in na sa shi irin wannan lokacin sai in zo in cire shi irin wajajen sha ɗaya. Shi kuma idan na cire iri lokacin wajajen sha ɗayan nan to shikenan bana ƙara maida wayana caji. Lokutan kawai da nake sa wayana caji ke nan. Su ne kawai. Babu wani lokacin da nake sa wayana a caji. Wayanan lokocin ne kawai nake sa waya na a caji. Saboda a lokacin ne kawai wayana yake yawan sauƙa. A lokacin ne nake banda caji a waya. Ama sauran lokutan duk ina da caji a waya. In ba irin lokutan nan ba banda lokacin da zan sa wayana a caji. Wayanan su ne daidai lokacin da zan sa. Daga da safe sai da daddare. Safan ma ƙarfe taran safe da dare ma wuraren goma ko taran safe ko taran dare. Su ne lokutan da nake sa wayana a caji. Babu wasu lokutan in ba wayanan lokutan ba. To abin da zan iya koyarce wa kenan akan wannan tambayin naku na yaushe nake sa cajin wayata. Wannan su ne amsana.

Ina share gida sau biyu. Sharan gidana ba, ina share gida sau biyu zanyi da safe. In nagama yin sharar gida da safe irin guraren ƙarfe shida. In tashi daga bacci, in na gama sallah da wasu abubuwa sai in zo in yi sharar gida da safe. Sai na share ko'ina da ko'ina, share baranda, in share ɗakuna, in share waje. Lokaci na farko kenan ne nake sharan gida kafin in tafi aiki kenan. In samu in sha share saboda gurin ya za ma akwai tsafta yayi ƙaƙlal, ya samu kyan gani, gaskiya abuna farko kenan da akeyi. An nika fara sharewa na biyu kuma da yamma ne. Da yamma wajajen ƙarfe huɗu zuwa biyar haka. Idan lokacin gani da mutane sun wuce so akwai ɗan datti haka. Su irin wannan lokacin ma in an yi shara saboda waje idan akwai kyau akwai tsafta zai dan fi kyan daɗin zama. Su wannan shima ina yi gaskiya. Wannan sune lokutan kawai da nake yin share gida kuma sau biyu kawai nake share gida gaskiya. Sau biyu daga da safe sai da yamma suke nan lokutan da nake sharen gida. Safe da yamma guda biyun nan bayan su babu wani lokacin da nake share gida. Da nake samun lokaci kan wa'innan lokutan guda biyun. Sune kawai daidai lokutan ina godiya wannan ne ansan da nake so in ba ku a kan tambayan da kukaman sau biyu nake share gidana.

Aikin gidan da nake yawan yi kullum, gaskiya bai wuce in yi shara ba. Shine kawai aikin da nake yawan yi gaskiya. To, sauran aikin duk ana yi wanke wanke daga wanke wasu duk sana'i amma dai sharan falo na da aiki na a wurin da nake zama. Gaskiya sune kawai aikin da kullum wannan aikin kullum a gida suna yi su. Babu ranar da zai zo bazan yi wannan aikin ba sai dai idan ban da lafiya ko in wani abu yana damuna gaskiya. Shine kawai abin da zai hana ni ban yi wannan aikin ba. Amma kullum indaina farka ko in na tashi, lissafi wannan shine ayyukana. Ko kuma in ce shine aikin da nake yi a gida. Wannan shine amsa na.

Lokutan da muke yawan wanke kayana su ne karshen sati. Karshen sati, irin karshen satin ma da yamma. Iya sabida wa innan lokutan ne dai-dai lokacin da na ki samu in zauna har in yi wanki. In ban wanke kayan ba ma, an samu in bada sai an wanke mu. Amma dai gaskiya kowane karshen sati tin na gama aiki, lokacin da nake samu na wanke kayayyaki, kayayyaki na. In ba sabida na je aiki ba, zan iya wanke wa ko ai bashi amma dai sabida aiki dole in bari karshen sati in yi sai in wanke. Tun wa innan sune dai-dai lokacin da mutum yake da shi sune dai-dai lokacin da ana samun nutsuwa. Sa'ar da aka samu kai wancin ka. To wannan shine amsar tambayin da aka mun. Gaskiya ne lokutan da nake yin wanki karshen sati, karshen satin ma da yamma.

Eh na, nakan motsa jiki gaskiya kullum da daddare, in na dawo daga aiki. Saboda motsa jiki yana da matuƙar amfani da lafiya. Gaskiya nakan motsa jiki sosai, sosai zan motsa jiki na kusan awa ɗaya. Mutane na awa biyu gaskiya. Amma kusan kullum gaskiya nakan motsa jiki. A dai sati, locin sau biyu bane ba, kusan sau ɗaya bana samu in motsa jiki. Amma ina yawan motsa jikina kullum. Saboda shi motsa jiki yana ƙara lafiya. Tin jirgin shi yana jin shi a sama. To amfanin motsa jiki kuma waƙe ne. Amma da, da motsa jiki gaskiya yana da matuƙar muhimmanci ga lafiya. Bana yawan bari har ban motsa jikina ba. A'a, a'a ina yawan motsa jiki kullum gaskiya. Amadi na manta sai in can fitar da razon ƙara tunawa in tashi in ƙara motsawa. A'a, bana yawan mantawa ba motsa jikina ba. Kusan kullum, kullum sai na motsa. Zan samu in motsa, in ji ni da ƙarfi, in ji ni da lafiya. Gaskiya motsa jiki yana da matuƙar muhimmanci. Wannan shine ansan tambayona. Hakan ko ina motsa jiki kullum. Wannan shine ansana ina motsawa kullum.

Eh, a gaskiya nakan kunna kendir a gida. Lokacin da babu wuta gaskiya, wannan sune lokacin da nake yawan kunna kendir. Saboda kendir yana da matuƙar amfani, yana da matuƙar muhimmanci. Idan babu wuta kendir yana taimakawa sosai ko dab aga haske a waje. Gaskiya kendir, kendir yana da matuƙar muhimmanci. Gaskiya ina jin daɗin amfani da kendir a gida sosai ma da sosai gaskiya. Abu ne wanda yake taimakawa matuƙa kuma ko da babu wuta kendir yana mun amfani sosai. Wannan shine amsar da zan ba da tamabayar. Na gode.

Eh, irin wasan da na fi so wasan ƙwallo. Gaskiya saboda shine wasan da ya fi shiga raina, wasan da na fi samun kwanciyar hankali da shi. Gaskiya irin wasan ƙwallo yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwa na da lafiya na ma. Banda wani wasa ma da ya kai shi gaskiya. Wasan ƙwallo shine wasan da duk a rayuwa na nake mugun sonshi, nake yin labari na wannan wasan. Gaskiya wasan ƙwallo ita ce. Ba Yan wasan ƙwallo na kan so wasan guje-guje, wasan da za a yi tsere to irin wannan wasan ma ina son irin wannan wasan. Wasanni biyu kawai da nake so daga wasan ƙwallo sai wasan tsere. Shi ƙwallo dama dai duk wani namiji yana yawan son wasan ƙwallo. To, hadda ma'aƙan kuma damu wasan ƙwallo gaskiya akwai daɗi, akwai nishaɗi, akwai sakonci hankali in dai kana kallon wasan ƙwallo. Wasan tsere kuma lafiya zaka ƙara ma jikin ka saboda zaka ji ka ƙara samun lafiya. Amma wasan ƙwallo irin wasan da na fi so ke nan. Wannan shine an san tambaya na.